Wane shago kika fi zuwa? Na fi zuwa shagon saida kayan masarufi. Domin dukkanin sauran abubuwa ba ni nike siyowa ba. Amma ina zuwa shagon saida kayan masarufi kusa damu.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni aiki a duk lokacin da saƙo ya shigo ne. Bana bari in tare da saƙonni kafin in duba su. Da zarar saƙo ya shigo nake kokari na duba shi. Ina duba saƙowa ƙalla sau biyar ko sau uku a rana.

Kana fatan samun cinyewa? Duk abin da na sa a gaba ina fatan in samu nasara in cinye wannan abu. Wannan shine manufata da kuma aƙidata.

Wane wata aka haife ku? An haife ni ne a watan Afrilu, wato watan huɗu a shekara, kuma ina farin ciki da haka.

Kina raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, idan hakan buƙatar hakanta tashi ina rabawa, amma bako da yaushe ne nake raba wurin da nake a yanar gizo ko kuma in rufe shiba.

Ina musabaha da mutane? Eh tabbas ina musabaha da matan 'yan uwana domin mu a addininmu an haramta mana muyi musabaha da maza. Maza suna yin musabaha da maza ne, mata su yi musabaha da mata.

Kana riƙe riga a aljihun ka? A'a, ba na riƙe riga a aljuhuna. Ina samun jaka ko kuma leda babba in saka rigata a ciki.

Nawa ne sanda kake iya tafiya ƙafa? Ina iya tafiya a ƙafa baki kilomita biyu zuwa uku, domin idan nayi fiye da haka ina gajiya. Amma idan nayi haka ina ƙaramun lafiya da kuma kuzari.

Kin fi son zama a kujera ko a tabarma? A'a, ni nafi son zama a kujera duk da dai cewa ina zama a kan tabarma ma. Amma idan zan ci abinci nafi son zama a tabarma dan a gida ne.

Ya kake yi lokacin da babu wutar lantarki. Ina yin abubuwa wanda ba su shafi wutar lantarki ba a lokacin da babu wutar lantarki kamar irin su guga da dutsen guga na gargajiya, shara da dai sauransu wanda dukkanin su munayi ne da abubuwa na gargajiya ba sai da wutar lantarki ba.

Kuna shuka tsirrai-tsirrai a gida? Eh, ina shuka tsirrai a gida domin suna yalwata mana iska tazama mai kyau da daɗin shaƙa. Sannan kuma suna ƙawata waje. Sannan kuma muna cin wannan tsirrai irinsu alayyahu, salati da dai sauransu.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata a kullum fiye da adadi domin waya ta kamar ta zama jigon rayuwa ta ne. Komai ina yin amfani da waya ta ne.

Ina yin kiran bidiyo? Eh tabbas ina yin kiran bidiyo musamman ga ƙawayena da abokanaina da kuma 'yan'uwan da suke nesa. Ina yin kiran bidiyo.

Binkicen tufafi, a'a bana bincika tufafina domin zai lalata min tufafina da wuri hakan kuma zai ja min asara ne.

Ya ka ke gaisawa da mutane? Ina durku sawa domin gaishe da manya, ina yin musabaha domin gaishe da yara ko kuma sa'anni na. Wanan shine inda na ke gaisawa da mutane.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar amfani da wayar tarho ko kuma tura saƙonni ta wayar hannu wato salula.

Kake kawo wa gidanku? Ina kawo wa gidan mu ta hanyar yin abun da zan iya. Bana ɗauko wa kaina abun da ba zan iya ba. Domin ni ina da matsakaicin ƙarfi ne, bani da ƙarfi sosai saboda har yanzu ban samu aiki ba.

Bukiti kuke da su a gida. Muna da bukitai a gidanmu da yawa. Sun kai adadin guda biyar zuwa sama. Saboda mun yi amfani da bukitai a wurare da dama, irin su banɗaki, madafa da nan kuma da tsakar gida.

Ina yin addu'a kullum. Tabbas ina yin addu'a kullum. A addinin musulunci an horar da mu da mu kasance cikin bautar Allah da kuma rukunsa. Wannan dalili ne ya sa nake yin addu'a kullum domin Allah ya amsa mun dukkanin buƙatuna na alkhairi.

Wani launi bango ɗin ku suke? Bango ɗin mu suna da launi guda biyu, ruwan madara da kuma fari kal. Wannan shi ne launin da muka zaɓa.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayana ina cika ajiya domin wayata ba ƙaraman waya ba ce. Waya ce ta zamani wadda ake kira da Android. Tana da matuƙar min amfani a wurin ajiya sosai.

Kana da dabbar gida? Tabbas ina da dabbobin gida. Ina son dabbobin gida irin su mage, kaji da dai sauransu. Ina ajiye kaji domin su yi min ƙwai ko kuma in siyar, ko kuma in gasa ko in dafa in ci. Sannan su kuma mage suna min maganin ɓera.

Kana iya jefa duɗe nesa? Tabbas ina iya jefa duɗe nesa domin ina da kwari ba laifi. Ina iya jefa shi yayi nisa sosai kafin ya sauko ƙasa.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo ne cikin mutuntawa. Domin a addinin an hore mu da mu karɓi baƙo cikin mutuntawa. Ana cewa da karin magana “baƙon ka annabin ka”. Wannan ya sa nake karɓar baƙo da murmushi da girmamawa, sannan kuma na ba shi dukkanin abin da yake buƙata idan har bai fi ƙarfina ba.

Ina iya tsalle a igiya? Eh tabbas ina iya tsalle da igiya. Wannan wasa ne wanda nake yinsa tun ina karama kuma yana ƙayatar da ni yana sa nishaɗi. Sannan ya zame min tamkar motsa jiki domin yana sa jinina ya zaga yayinda ya kamata in samu ƙarfin jiki da kuma natsuwa.

Kana amfani da matashin wuya? Eh tabbas ina amfani da matashin wuya domin idan zan kwanta ko zan zauna yana taimaka min yanda wuya na ba zai sage da wuri ba. Wannan yana sa wa ina jin daɗin amfani da matashin wuya shiyasa nake amfani da shi kullum.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare na misalin karfe takwas tara zuwa goma a kowanne dare, domin in samu abincin ya faɗa kafin na kwanta bacci.

Rubutun ka yana da kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau, dai dai gwargwado. Saboda mutane da yawa suna yabawa da rubutuna kuma suna gane abin da na rubuta. Kyawun rubutun mutum shine a gane mai ya rubuta, a fahimci me ya rubuta kuma me ya ke nufi.

Ina biyan kuɗi a waya? Eh tabbas ina biyan kuɗi a waya domin hanya ce mafi sauƙi biyan kuɗi a waya shiyasa nake biyan kuɗi ta hanyar amfani da waya ta cikin sauƙi.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfanida hannun hagu, hannun damane domin niba bahaguwa ba ce. Hannun dama nafi ƙarfi a wannan ɓangaren, shiyasa bana iya yin abubuwa masu nauyi da hannun hagu.

Ina bada shawara a aiki tabbas duk aikin da za'a yi idan har ya shafe ni ko kuma ina da wani shawara da zan iya bayarwa ina bayarwa. Sannan kuma a dubi wannan shawarar idan an ga ta dace a yi amfani da ita sai a yi. Idan kuma ba a yi ba shikenan bazan ji wani haushi ba.

Ke taimakawa mutane. Ina taimakawa mutane ne ta daidai karfina. Bana yin abin da ya fi karfina. Ina iya taimakawa mutane ta hanyar ba su abinci da kuma sutura, wa to tsofaffin kayana ko sababbi wanda zan iya siya da kuɗina halak malak ba tare da na dauki kayan wani ba.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci ta hanyar fara aikin nan da wuri sanda ya dace kuma lokacin da ya dace. Wannan shine yadda nake bi in kammala aiki cikin lokacin da aka bani kuma ake buƙata.

Malami Kafiso na fi son malamin da ya ke koyar da kimiyya akan halayyar ɗan adam. Wannan karatu yana burge ni, sannan kuma ina son malamai wanda suke karantar da addinin Musulunci domin shine addinina kuma abin alfahari na.

Kana rera waƙa a lokacin wanka. A'a, ni dai gaskiya bana rera waƙa a lokacin wanka. Domin rera waƙa ko magana a lokacin wanka abu ne mummuna wanda ba'a so a aikata shi. Saboda haka kowa ya kamata ya kiyaye, idan ya shiga wanka kawai yayi abunda ya kai shi, ba rera waƙa ko kuma maganganu ba.

Kafi son zama ko tsayuwa? A'a, ni na fi son zama akan tsayuwa domin idan na tsaya kimanin wani lokaci mai tsaho, ina kasancewa ina gajiya sosai shiyasa na fi son in zauna ina tsayuwa ne kawai idan zan yi aiki kamar irin su wanke wanke ko kuma wani abu makamancin haka wanda dole sai na tsaya sannan zan yi su.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunta juna, riƙon amana da kuma kyautatawa juna. Wannan shi ne abu mafi muhimmanci a abokantaka ko ƙawance.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da ire iren mai kala daban-daban. Ina amfani da man kwakwa, man zaitun. Wa'annan mayuka suna gyara min jiki da lafiyata. Ina iya amfani ne da shafa wa'annan mayuka kuma sannan na yi girki da su domin su ratsa jikina.

Da kayan aiki muke amfani da su. A matsayina na manomi kuma mai yin kiwo ina yin amfani da kayan aiki irin su fatanya, keji, abun zuba kaji, abinci da dai sauransu.

Kina son zama kusa da taga? Eh tabbas ina son zama kusa da taga, domin in dinga lekawa in dinga ganin abubuwan da ke wakana a waje. Sannan kuma iska tana shigowa cikin wannan taga yana bani nishaɗi sosai.

Kuna sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Tabbas ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata. Domin rashin sabunta su yana sawa kwamfuta tana kasancewa tana yin aiki a hankali. Kuma haka zai ɓata ma lokaci sannan kuma zai taɓa lafiyarta.

Kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Dukkan nan abin da yake da muhimmanci zan yi shi, ina tabbatar da na rubuta shi, na ajiye shi lokacin da zan yi, da kuma san da zan yi shi da kuma yan da zan yi shi. Wannan shi ne hanyar da nake bi na yi abubuwa masu muhimmanci sannan ina fara yin abubuwa masu muhimmanci a kullum sannan in yi wayanda suke da ranguman muhimmanci a rayuwata.

Ina zuwa wurare da wuri ko kuma daga baya. Tabbas ina zuwa wurare da wuri sanda ake buƙata, a sanda ya dace kuma lokacin da ya dace. Bana kara lokaci a lokacin da aka bani ba tare da wani dalili ko uzuri mai ƙarfi ba. Domin hakan shine dacewa.

Muna da manufa na wata-wata. Eh, muna da manufofi da yawa wanda muke aiwatar da su wata-wata don ci gaba al'ummarmu da kuma yankinmu gaba ɗaya. Muna da inda muke taimakawa matasa da kuma 'yan yara da dai sauransu, yanda za su taso su yi abin da ya dace a rayuwarsu.

Wane yanayin ɗaki kuka fi so? Na fi son yanayin ɗakin da yake da girma sosai, yalwatacce kuma wadatacce wanda ba a zuba shirgi da kayan kyale-kyale wanda za su wurgatsa shirin ɗakin ba.

Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya ina tsoron cin abincin titi, domin abincin titi ana buɗe shi da ƙura musamman a yankin mu na Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Wannan dalilin yasa bana son cin abincin titi domin zai iya haifar mun da ciwon ciki da kuma amai da gudawa, saboda rashin cikakken tsafta.

Fi son bas ko taksi. Ko wanne ina so kuma ina amfani da su dukan su, amma na fi amfani da taksi, domin tafi sauƙin hawa da kuma sauri wajen tafiya inda nake so ba tare da cinkoso ko kuma wata matsala ba.

Tana daidaita haske da kanta. Eh wayara tana da girma sosai. Dalilin wannan ne ya sa ta kan iya daidaita haske da kanta. Tabbas ina san wayata sosai kuma koda zan kara siyan wata waya. Zan sayi babban wannan da nake amfani da ita ne.

Wani irin takalma ka fi so? Ina son takalma waɗanda ba su da tudu sannan kuma waɗanda suke ba su da nauyi, wanda kuma suke suke da kala, ruwan ƙasa ko baƙi. Waɗannan su ne takalman da na fi so.

Kujerunku suna da daɗi? Eh tabbas kujerunmu suna da daɗin zama domin suna da laushi. Wannan dalilin ne yasa suke da daɗi sosai da sosai. Yara da manya kuwa na iya zama ba tare da wahala ba sannan kuma ba za su samu ciwon jiki domin akwai isasshen kushin a jikinsu.

Yadda nake shirya ayyuka, da farko kowane aiki da yadda ake shirya shi da kuma yanayinsa. Saboda haka kafin na fara shirya aikin da zan yi ko kuma dukkanin ayyukana, ina tsayawa in gane wanne ne yafi wahala kuma wanne ne yafi sauƙi. Sannan kuma wanne ne yafi muhimmanci. Sannan in tsara yadda zan yi wannan aiki.

Yadda kake gina dangantaka a kasuwanci? Yanda nake nake gina dangantaka a kasuwanci ya haɗa da amfani da kafofin sadar zamanta na zamani, wadda ta hanyarsu ne nake samun manya manyan masu sayen kaya na da kirki da kuma makwabta ‘yan uwa da dai sauransu.

Amfani da sauro net. A'a, ni gaskiya bana amfani da sauro net. Domin sauro net yana samin zafi a jikina sosai. Ni kuma bana son zafi ko kaɗan.

Ina iya duba lambar cu'ar? Eh tabbas ina iya duba lambar su, ajikin kayayyaki da dai sauransu. Wannan hanya ce wanda ake dubawa domin a tantance kaya da ingancinsu.

Launi labulayenku suke? Launi labulanmu launin ruwan kasa ne, sannan kuma a wani bangaren akwai mai masu launin shuɗi da ɗorawa. Wannan sune launin labulayenmu.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa, abinda ake nufi miƙaƙƙe lokacin da ruwa yake sauka ake yin ruwan sama. Lokacin da ake yin ruwan sama ina samun waje in zauna cikin natsuwa ko in yi bacci ko kuma in yi addu'a a wannan lokacin, ko kuma in fake idan ina halin tafiya ne.

Ƙwarin gwiwa aiki. Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine idan mun yi aiki a biya mu yanda ya dace. Shine babban abin da yake ba mutane ƙwarin gwiwa a aiki.

Ka fi son kofi ko shayi? Eh, ni na fi son shayi domin ni a gidanmu kullum shayi muke sha. Kofi yana mana wahala sabo domin ya fi tsada.

Da kafofin yada labarai kake amfani da su? Ina amfani da gidan talabijin, jaridu da dai sauransu. Da kuma muhimmin abin da nake amfani da shi a kullum shi ne kafofin sada zumunta na wayoyin hannu da muke amfani da su irin su Twitter, WhatsApp, Telegram da dai sauransu.

Nake shaƙatawa lokacin hutu? Ina sauraron waƙa ko in kalli fina-finai, musamman masu dogon zango na ƙasashen Turkiyya, Koriya da dai sauransu ko Indiya.

Karfafa maka baya. Gaskiya ahalin gidanmu su ne na farko su ke karfafa mun baya. Duk dade cewa ba dukansu bane ba, wayen su daga cikinsu sai dai su dakushe ma gwiwa.

Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, ni bana yin fi minshari lokacin bacci. Kuma a yankin mu ana cewa mun shari ne ba harsashi ba. Harsashi ana nufin bullet kenan da turanci.

E da ragowar abinci. Idan ragowar abinci ya samu ana ajiye wa a yi ɗumame da shi ko kuma a ba wa almajirai sadaka ko a kyautar. Dukka dai ana yi.

Cajin wayarka. Ina cajin wayata ne a duk lokacin da naga an samu wuta wadatacciya ko kuma cajin wayata ya yi ƙasa, ya yi ƙasa da hamsin haka ko sittin.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayata ne a inda ake kira gallery a turance kenan. Wannan shine ma'ajiya domin ajiye hotuna, sai kuma idan kanaso ka ajiye a email ko wani abu makamancin haka.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? A duk sanda zan saya kayayyaki ko kuma kayayyaki na sun kusan ƙarewa, ina ƙidaya su, domin in tabbatar da abin da nake buƙata nan gaba.

Menene burin ku a aiki? Burin mu a aiki shine mu cimma dukkanin wani wata manufa ko kuma mu ga munyi aikin yanda ya dace. Mutane, al'umma ta laka sun samu wadataccen abinci da kuɗi da za su samu su yi cefane. Kowa ya rayu cikin jin daɗi.

San abinci mai yaji? A'a, ina son abinci wanda babu yaji sosai domin yaji yana iya tayam mun da ulcer da kuma abubuwa makamancin haka. Saboda haka na fi son in ci abinci wanda yake da yaji sappa sappa.

Ka ajiye kwafin bayanan ku? Eh, tabbas ina ajiye kwafin wa'insu bayanai na masu muhimmanci, domin hakan abu ne mai amfani domin wata rana. Wata rana za ka iya tashi neman wani bayani kuma ya kasance babu shi a kusa da kai ko kuma babu wani kwafi.

Sanya safa kullum? A'a, ina sanya safa ne kadai idan zan je makaranta ko lokacin zafi ko kuma lokacin sanyi. Amma idan har ina gida, ba kullum nake sanya safa ba.

Kina cin tafarnuwa? Eh tabbas ina cin tafarnuwa domin tafarnuwa tana maganin sanyi sosai. Sannan kuma tana sanya ƙanshi da ɗanɗano a abinci mai daɗi. Hakan yasa nake amfani da tafarnuwa sosai.

Ina yin bacci da rana? A'a, gaskiya ni idan nayi bacci darad dare zuwa safiya na tashi, shi kenan na gama bacci sai kuma wani dare. Ban iya baccin rana ba.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya Airtel ne, kuma ba ƙaramar waya bace ba dan saboda a kuɗin Najeriya ta fi dubu ɗari.

Wanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Akwai abu apps irin su WhatsApp, Twitter, Facebook. Waɗannan su ne apps inda na fi amfani dasu a kullum sosai. Sai kuma apps waɗanda ake amfani da su wajen yin crypto da mining. Saboda wannan sana'a ta ce.

Na sa yunifom a wurin aiki? A'a, mu wurin aikin mu ba a sa yunifom. Waɗanda suke saya yunifom sun haɗa da masu aikin kaki, likitoci, nurses da dai sauransu. Wato ma'aikatan jinya sune wanɗa suke da aiki wanda ake sanya yunifom a Najeriya.

Ku ke bayar da ra'ayi a aiki? A kowane aiki idan an kawo ina faɗin ra'ayina, idan hayya yi daidai da abin da ake buƙata sai a ai watar, idan kuma akwai gyara sai a gyara.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa adadin yadda ya kamata. Idan da zafi ne, ina shan ruwa sosai saboda ruwan jikin mutum yana tsotsewa lokacin zafi. Idan kuma na sanyi ne, ina shan ruwa shima, mustaɗaha daidai misali amma ba kamar na lokacin zafi ba.

Kin ke son ziyarta? Ina son ziyartar ƙasashe da dama irin su China, Koriya, Japan, Saudi Arabia, Qatar da dai sauransu.

Ana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps domin su sanar da ni dukkanin wani sabon saƙo da ya shigo. In sani akan lokaci domin in duba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh tabbas ina shan ruwa mai sanyi idan ana yin zafi sosai a gari. Amma idan lokacin sanyi ne ko damuna ba na shan ruwa mai sanyi.

Yaya kake koyan fasaha Sabo? Ina zuwa makarantar koyon fasaha domin in koya yadda ake koyar da kwamfuta. Wannan abin yana burge ni. Ina son in koyi abubuwa da dama a kwamfuta.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada, baƙi ko kuma shuɗi domin wa'annan su ne ake amfani da su ko a makaranta.

Ina sanya tabarau? Wani lokacin ina sanya tabarau amma ina sanya tabarau nai domin kwaliyya domin ni idanuwana lafiya.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum domin kulle ƙofa kullum abu ne wanda yake saboda tsaron lafiyanmu da kuma komai da za a iya kasancewa.

Kana iya yin iyo? A'a, ni gaskiya ban iya shiga ruwa ba. Wannan dalili ne ya sa ban iya yin iyo ba. Ina tsoron ruwa sosai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Idan waje mai nisane ina amfani da mota ko kuma babur mai ƙafa uku. Idan kuma wajen kusa kusane domin in motsa jikina in ƙara lafiya ina tafiyane a ƙafa.

Wane irin wasa ka ke yi a waje? Gaskiya ni ban fiye yin wasa a waje ba. Matsayina na Musulma kuma bahaushiya. Na fi yin wasannina a cikin gida da iyalina.

Wane irin biredi kika fi so? Na fi son biredi mai laushi kuma wanda ya gasu sosai, mai ƙamshin ayaba ko kuma dai mai ƙamshin vanilla.